Mai kake shirin yi a ƙarshen mako? To a ƙarshen mako, ranaku ne na ranan hutu. Mukan zauna mu huta, mu ci, mu sha tara da ƴan uwa da abokanan arziki sannan kuma mu sami walwala a tsakaninmu.

Kuna ajiye kwafin bayananku? Hakika mukan ajiye kwafin bayanai saboda gaba a wani lokaci in wani abu ya taso wanda ana buƙatuwan waƴannan kwafi ɗin sai ka bayyana su domin a tabbatar da abin da ake nema akansu.

Kana sanya hula? Eh nakan sa hula. A duk lokacin da na sa dogon kaya namu na al'ada nakan kawo hulata. Wato ƙube sai in saka. Ko kuma in na sa ƙananan kaya nakan kawo hulata wato face cap sai in sata ko kuma hat duk ina amfani da su.

Kana kunna Bluetooth kullum? To ina amfani da Bluetooth kusan kullun domin ansa waya ko kuma Bluetooth irin na rediyo. Nakan yi amfani da shi don in tafiyar da lamuran rayuwa na, na yau da kullun.

Wane irin wasa ka fi so? To muna yin wasa kala kala amma a lokacin yarinta na fi son wasa na langa, wanda muke kiran shi a hausance. Wannan wasa ina matuƙar jin daɗin sa. Toh amma bayan yanzu an girma sai dai mu ce na fi son wasa irin na ƙwallon ƙafa domin shi yake sani nishaɗi sannan kuma yana ɗaya daga cikin wasanni da yake motsa jiki.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? To gidanmu yana da ƙasa mai laushi a jikinsa, wato irin laka wanda muke kiranta a Hausance. Da ita a ka yi ginin gidanmu da shi.

Kana amfani da mataimakin murya? Gaskiya bana amfani da mataimakin murya, domin a ko da yaushe muryana yakan fita kamar yadda ya kamata, ba tare da na yi amfani da mataimakin murya ba.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Haƙiƙa ina shan ruwan 'ya'yan itace, domin ruwa ne mai kyau sannan kuma ruwa ne mai inganta lafiya a ko da yaushe.

Yaya kake san zama to, zama ya danganta. Wani lokaci ka so ka zauna a kan kujera, wani lokaci kuma ka zauna a ƙasa wato a kan shimfiɗa kena kamar irin tabarma ko darduma.

Kana son cin abincin titi? To wani lokaci nakan ci abincin titi amma sai in ya tabbata na nemi inda zanci abinci naga babu sai shi wannan na titin to ba yadda zan yi sai inci abincin titi kawai.